Oke to ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dudda cewa, eh ban sani ba. Ina nufin na ƙetare ƙafafuwan wasu ne lokacin da suke zaune, ko kuwa a ina harɗe ƙafafu na ma'ana in ɗaura ɗaya kan ɗaya a lokacin da nake zaune. Idan ana nufin ina tsallake ƙafafuwan mutane ne lokacin zama, to gaskiya bana yin haka. Sabida, a al'adance da kuma addinance hakan ba daidai ba ne. Zai zama kamar akwai rena mutane da rashin daraja su. Mutane suna zaune, kawai ka zo ka riƙa ƙetare musu ƙafafuwa. Kuma ma a addinance wannan ɗabi'a ce wacce take ba ta da kyau. Hakkannan ma a al'adance. Mu a al'adan mu ta ƙasar Hausa, ko da yaro ne yake zaune. Ko kuma wanda yake ƙasa da kai ko sa'an ka ba daidai ba ne yana zaune ka zo ka ƙetare mashi ƙafafuwa. Ma'ana ka tsallake ƙafafuwan sa idan ya miƙe su. Ballantana kuma ya zamana cewa babba ne yake zaune, ka zo ka ƙetare mashi ƙafafuwa. Wannan yana daga cikin raini. Idan kuma ana maganan haɗe ƙafafuwa ne lokacin zama, eh to wannan ba abu bane wanda yake, abun nan za a ce mara kyau. Abu ne wanda yake ɗabi'a ce ta mutum. Kasancewar ni kaina ma wani lokaci. Idan ina zaune nakan ƙetara ƙafafuwana ma'ana in harɗe su in ɗora ɗaya kan ɗaya. Amma dai kaman yanda na faɗi da farko, idan abun da ake nufi shine ƙetare ƙafafuwan mutane lokacin da suke zaune, eh dudda cewa. Ita wannan kalman da akai amfani da ita ba ta fito da me ake nufi a fili ba. Amma in hakan ake nufi to gaskiya al'ada ce ko in ce ɗabi'a ce wacce take ba mai kyau ba. Idan akai lura da abun da yake a al'adance, al'adar ƙasar Hausa. Idan mutum yana zaune, ka zo za ka bi ta wuri. Idan ya zama dole za ka bi ta wurin to sai dai ka nemi izini sanar da wanda yake zaune domin ya gyara ƙafafuwan sa sannan ka tsallake. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi wurin a wucewa yayin da mutane suka miƙe ƙafafuwan su ba tare da ƙetarewa ba.